Yaya kuke aiki tare da ƙungiyar? Yaya kuke aiki tare da ƙungiya? Yaya kuke aiki tare da ƙungiya? Muna aiki tare da ƙungiya a fannin da ya kamata mu yi hadin kai a wurin aiki. So wannan yakan sa mu samu ƙungiya wanda suke, sune suna wato wani fannin aiki ba komai bane mu mun yi ba amma mu kan samu wasu ƙungiyoyi wanda su suna da aikinsu daban daban. Hakazalikan haka yakan sa aikin ya yi tafiya da kyau kuma wato kowa ya san abin da yana ya kamata ya yi. Kagan wannan shidin ne wato amfanin ƙungiya. Kan samu ƙungiya, kan ƙarfaffama wato ƙarfin gwiwan aikin. So hakaɗin shi yakan sa mu samu ƙungiya a wurin aiki.

Wadanne kaya aiki kuke amfani da su? Wadanne kayan aiki kuke amfani da su? Wadanne kayan aiki kuke amfani da su? Ah, kayayyakin aiki wanda muke amfani da su, sune na'uran kwamfuta, na'uran wayoyi, kuma na'uran printer. Da bata na'uran ah, suna nan da yawa ne. Na'uran kwamfuta, na'uran wayoyi, printer. Waɗannan na'urorin su din ne kayan aikin a wurin aiki. Muka amfani da su muyi aiki daban daban.

Kana fikicin tufafi? Kana fikicin tufafi? Kana fikicin tufafi? Ba a ta ba same ni fikicin tufafi domin na san abin da nake so in sa kuma na san yadda zan sa. Ba a same ni da tufikin tufafi, domin na san abin da zan sa kuma yadda zan sa. Tufikin tufafi wannan ba ta ba same ni da shi. Ba na tufikin tufafi. Ba na fikicin tufafi. Ba na fikicin tufafi. Kana fikicin tufafi? A'a, ba na fikicin tufafi.

Kana karanta jarida? Kana karanta jarida? Kana karanta jarida? Eh, ina karanta jarida. Eh, ina karanta jarida. Wato jaridun da na riga na karanta suna nan da yawa. Eh, ina karanta jarida. Karanta jarida tana da kyau, yakan sa ka zama da isheshen labaru gama game da ababai da yawa a cikin kasan ka ko kusa da kai. Karantawa jarida suna nan da muhimmanci ko da amfani ga mutum. Takansa ka zama cike da labaru kuma takansa ka cike da labarai game da kasan ka ko wurin aikin ka ko wani abu kusa da kai. Eh, ina karanta jaridu. Eh, ina karanta jarida.

Sau nawa kake share ƙura? Sau nawa kake share ƙura? Sau nawa kake share ƙura? Ina share ƙura kulla yaumin. Ina share ƙura a kulla yaumin. Kowace rana nakan share ƙura, kowace rana inkan share ƙura. Ina share ƙura a kullayomi. A gidana ina share ƙura. Wurin aikina saman tabur shi ɗin nawa aikina ina share ƙura. Ina share ƙura a kullayomi.

Kana iya jefa dutse nisa? Kana iya jefa dutse nisa? Kana iya jefa dutse nisa? Ina iya jefa dutse nisa. Ina iya jefa dutse nisa. Jefa wa dutse nisa ƙaramin abu ne ina iya jefa dutse nisa. Wata zubin in kan amfani da hannaye biyu, wata hanun hagu da kuma hanu dama na in yi jefin dutse kuma dukkansu su kan je da nisa. Ina jefan dutse nisa.

Kana iya busar saki? Kana iya busar saki? Kana iya busar saki? Eh, ina iya busan saki. Eh, ina iya busa saki. Eh, ina iya in busa saki. Ina iya in busa saki. Idan abu ya faru da ya zafince ni, kuma ko ina tunanin abin da ya faru kuma abin ya zafince ni, in kan busa saki ba ma tare da sani ba ba masif. In kan busa saki ba ma tare da sani ba ma. Eh, ina busa saki.

Kana cin cita a wurin, a abinci? Kana cin cita a abinci? Kana cin cita a abinci? Eh, ina cin citta a abinci. Eh, ina cin cita a abinci. In kan daka cita a cikin yaji, nama in ci abinci da shi. In kan haɗa shi da yaji, in ci abinci da shi. Eh, ina cin cita. Eh, ina cin cita.

Yaya kake jurewa zafi? Yaya kake jurewa zafi? A'a, ina jurewa zafi ba da sauƙi ba. Jurewa zafi ba da sauƙi ba amma ya kamata ka zama mai jurewa. Ya kamata mutum ya zama mai jurewa. Ina jurewa zafi ta yanda zafin yake, nakan jurewa in daure. Ina jurewa zafi ta zalla na riga na sa zuciyata da cewa eh wannan abin akwai zafi to in kan daurewa, in jurewa. Dan na san akwai zafi sai in jurewa, in karɓa zafin.

Yaya kake gina dagantaka da kasuwanci? Yaya kake ginawa dagantaka ta kasuwanci? Yaya kake gina dagantaka ta kasuwanci? Ina gina dagantaka ta kasuwanci na ta wurin murmushi mata da kwastomomi, ta wurin farin tama kwastomomi rai, ta wurin ba su irin abin da suke nema. Ina farin tama kwastomomi na rai ta wurin yi musu aiki yanda ya kamata, ta wurin sani yin magana da kyau kuma a cikin nasasson hankali. Yin haka yakan gina dagantaka na a ta wurin aikina ko ta kasuwanci. Yin magana a nasassun hankali da kuma gane wa mutum yanda abin da yake so suka bashi abin da yake so. Wannan yakan gina dagantaka ta kasuwanci.

Wane irin wasa kake yi a waje? Wane irin wasa kake yi a waje? Wane irin wasa kake yi a waje? E, ina wasa a waje tare da abokanai na. Ina wasa a waje tare da amanai na. E, ina wasa a waje a wurin ko wurin aiki in kan sa mutane su yi dariya su ji dadi ranan. E, ina wasa a waje. In kan je wasan filin kwallo, in jan kalla kwallo kuma in yi da kaina in yi kwallo. Ko in kan je wurin wasan yara in kai wato ƙannai na sure su tafi su yi wasa. Ta yin haka ni ma in kan samu walawa ma kai na. E, ina wasa a waje.

Wane irin yanayi kake fi so? Wane irin yanayi kake fi so? Wane irin yanayi kake fi so? Yanayin da na fi so shine wato yanayin da, ah, ba ni da damuwoyi, ba ni da ci-ciwo, ba ni da abin tashin hankali. Yanayin da nike-- na fi so shine yanayin da kome da na bukata suna nan. Kuɗi ta shigo, abinci na gida, iyali da lafiya, sutura akwai, tufafai akwai, komai abin da na bukata akwai. Irin wannan yanayin ne kuma nake so. Yanayin kuma da nake so a ƙasa na, nakan so yanayi wato zaman lafiya, zaman da hananiawa, zama da kuma cin anci a kasa. Ba na son irin yanayin nan. Amma yanayin da akwai gaskiya, wannan shi ne yanayi mai kyau. Ma yanayin ke nan da na fi so.

Sau nawa kake amfani da intanet? Sau nawa kake amfani da intanet? Sau nawa kake amfani da intanet? Ina amfani da intanet a ko wani rana. Kowace rana ina amfani da intanet. Amfani da intanet ya zama min wajib ne a kowani rana. Babu rana da ke wuce ni banyi amfani da intanet ba. Babu rana da ka wuce ni baiyi amfani da intanet ba. Sa wamnan ya zama min wajib kullum kowace rana in yi amfani da intanet. A wurin aiki ina amfani da intanet. A gida ina amfani da intanet. Kagan wannan ya zama mun abun amfani a kullum.

Me kake saya daga kasuwa? Me kake saya daga kasuwa? Me kake saya daga kasuwa? Ina siya ababai da yawa a kasuwa. Ina siya ababai da yawa a kasuwa. Ababai kaman tufafi, aba bai kaman abinci, aba bai kaman sutura, ababai kaman kayan aiki, ababai kaman abinci, ababai kaman sutura, ababai kaman kayan aiki, aba bai na da yawa. Ina siya ababai a kasuwa da yawa. Ina saya ababai a kasuwa da yawa.

Mene ne mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Mene ne mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Mene ne mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Mafi muhimmanci a cikin abokantaka, abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka, shine gaskiya. Fadin gaskiya, fadin gaskiya ba karya ba. Fadin gaskiya ba fadin karya ba. Nuna ma juna gaskiya, gaya ma juna karya ba shine abu mafi muhimmanci a abokantaka. Giya ma juna gaskiya da kuma koya ma juna hanya mai kyau. Giya ma juna gaskiya shine abu mafi muhimmanci a abokantaka.

Kana riƙe riga, a aljihun ka? Kana rike riga a aljihunka? Kana rike riga a aljihunka? Eh, ina riƙe riga a aljihuna. I ina rike riga a aljihuna. Na kan yi amfani da shi, in yi aba-bai da yawa kamar share zufa a fuska na. Kan yi amfani da karamar rigar nan muyi aba-bai kamar sharewa fuska, sharewa zufa a fuska. Eh, ina rike riga a aljihuna domin in yi amfani da shi in share zufa daga fuska na.

Wa yake ƙaƙƙafa maka baya? Wa yake ƙaƙƙafa makabaya? Wa yake ƙaƙƙafa makabaya? E idan ina gida ko kuma budurwana tana nan ita take ƙaƙƙafa mun baya. Idan ba ta nan, in kan yi ƙoƙari in kai hannuna baya in ƙaƙƙafe. Idan kuma ina wurin aiki ko na samu wani abu, in kan kai hannu ko kuma abin baya na in ƙaƙƙafa. Amma ƙaƙƙafa wa baya na ba wai wani irin abun wahala ba ne. In kan ƙaƙƙafa kai na baya da kuma in kan kira budurwana ta yi mun ta ƙaƙƙafa mun baya. Amma ƙaƙƙafa baya ba wani abin wahala ba ne daga wurina. In kan iya taba ko'ina a baya na.

Wane launin labalenku suke? Wane launi labalenku suke? Wane launin labalenku suke? Launin labalaina a gida suna nan guda biyu ne. Launin labalaina a gida suna nan guda biyu ne. Launin labalaina a gida suna nan guda biyu ne. Na ɗaya, baƙi ne a ɗakin zaunawa wato a falo kenan. Baki ne a falo. Launin baki ne suna nan a falo. Sai ɗakin kwanciyana, farare ne, domin ɗakin ma fari ne. Fararen launi nake da su a ɗakin kwanciyana. Fararen launi ne nake da-- launin labalai ne nake da su a ɗakin kwanciyana. Ɗakin zo-zaunawa ko kuma ɗakin zaunawa na wato baƙuna ko baƙi, launin baƙi ne nake da shi. Launin baƙi shi ne nake da shi.

Sau nawa kake sarkake gidanku? Sau nawa kake sarkake gidanku? Sau nawa kake sarkake gidanku? Ina sarkake gidana a kullayomin. Ina sauƙ-- sarƙaƙe gidana a kullayomi. Ina sarƙaƙe gidana a kullayomi. Gidana yakan samu sarƙaƙewa a kullayomi.

Kuna da manufa na wata-wata? Kuna da manufa na wata-wata? Eh, mukan samu manufa na wata-wata. Kowace wata takan zo da manufanta. Akwai manufa da mukan samu a kowane wata, wai su sukan zama manufan watan sukun zama, watan na nasara, wani watan faɗa, wani watan cin gaba, wani watan a gyara, wani kuma watan akan sa mata manufanta shine mu yi da kyau. Ɓato mukan samu manufa ma wata, watannai daban-daban. Domin manufa takan zama kaman abun da ni kowa ya kamata ya yi tafiya ga. So manufan shine kamar anya zuwa abun dai muna so mu samu ma watan. Mukan samu ma watannai manufa.

Kuna samun horo a wurin aiki? Kuna samun horo a wurin aiki? E, muna samun horo a wurin aiki. Eh na mun kan samu horo wurin aiki idan ya kamata ka yi abu kuma ka kasa yi, wannan yakan sa a saka a horo kuma a horantar da mutum. E, muna samun horo a wurin aiki. In ka yi abin da bai kamata ba, akan sa ka a horo. In mutun ya yi abin da bai kamata ba akan sa shi a horo. Eh, ana sa horo a wurin aiki. Horo a wurin aiki yakan sa kowa da kowa ya mai da ankalinsa wurin aiki. Horo a wurin aiki yakan sa kowa da kowa ya mai da a hankalisa a wurin aiki.

Yaya kuke son zama? Yaya kuke son zama? Ina son zama a kujera mai kyau mai kuma laushi. Ina son zama a kujera mai kyau mai laushi kuma kujera mai baya da zan iya saka baya na, da zan iya jingina baya na. Ina son kujera mai baya wanda zan iya jingina baya na. Ina son zama a kujera mai laushi da kuma mai baya da zan iya jingina baya na.